A haƙiƙanin gaskiya na fi son zama a birni, sabida birni ya fi damammaki da mutum zai samu abin yi da yawa. Shi kuma ƙauye abin da suka fi karkata a gareshi shine harkar noma da kiwo, kuma ni ban da ido a cikin hakan.

A kowace rana ina zuwa kasuwa, amma ban da ranar Juma'a, saboda wannan ranar ita ce wacce nake samu na yi hutu, nayi ziyarce-ziyarce zuwa ga 'yan uwana musulmai da kuma sauran hidimata.

Hakika ba na kashe kuɗin aiki, ba na rubuta kashe kuɗin aiki, sabuda shi wannan abu ne wanda zai zamto cewa na musamman wanda dole sai anyi shi. Idan ma kana rubutawa za ka ci wahala ne kawai gurin rubutun.

Abin da nake yi a duk lokacin da ya sa ta shiga damuwa, ina karanta Alkur'ani. Sannan in samu guri in zauna, imma ban karanta Alkur'ani ba, zai zamto cewa na yi playing ɗin shi a audio na saurara. Hakan yakan rage min damuwa.

Ina haɗuwa da abokanan ciniki ta hanyoyi daban-daban. Akwai wa'yanda nake haɗuwa dasu ta hanyar sada zumunta irin su Facebook, su WhatsApp da sauransu. Akwai kuma wa'yanda nake haɗuwa dasu a kasuwa tazahiri.

Ƙwarai ma kuwa inada sa hannu a saƙonnin mu sabida temakon kai da kai ne hakan. Hakan yakan ƙara wajuna fahimta da kuma bada aidiya ga sauran abubuwan da ake so a tattauna.

Haƙiƙa nakan ji wani farin ciki da sauƙi tun daga farkawa ta daga bacci, sabida na san ranar ce insha Allahu zan samu abin da zan ci gaba da rayuwa da shi da kuma abin da zan ci gaba da rufa makaina a sirri.

A gaskiya ba na iya raira waƙa sabida ni ba mawaƙi bane. Sannan kuma a cikin addini na akwai waƙoƙin da sukevharamun ma a yi su. Saboda haka gaskiya ba na iya rera waƙa. Saidai nakanji mutane suna rairawa lokaci bayan lokaci.

Takalmin da na fi so shine takalmin da aka haɗa shi da fata, saboda ya fi ɗaukan zango mai tsawo ba tare da ya lalace ba, sannan kuma yakan ba da daɗi wurin tafiya.

Subhanallah! Yaya za ai na rera waƙa lokacin wanka kuma bayan idan an shiga bayi ba a son mutum ya yi magana balle kuma waƙa. Ita fa waƙa a addinina ma ba abu bane wacce ake alfahari da ita.

Gabaɗaya ma kuwa inason buɗe taga a ɗaki sabida sabunta iskar da take shiga da kuma take fita. Sannan hakan yakan sanye idan akwai ruma a ɗaki ba zai yi tasiri ba sabida shigar iska.

Ina zama kan gwiwa, amma wannan tsari ne ya samo asali daga addini a yayin da ya zamto cewa mutum yake yin sallah. Hakan yana ɗaya daga cikin ƙa'idojin zaman sallah.